Kana son ɗauka hotuna? Eh, ina ɗaukan hotuna amma ni ba wanda ke son hotuna sosai bane. Na kan ɗauke hotuna idan na je wani biki, to lokacin ne na kan ɗauka hotuna.

Me kuke dafa idan baƙi suka zo? Kamin baƙi su zo mana, to zamu nema zamu tambaye su, mu san me suke so da abin da ba su so. To idan suka zo, to wannan abincin ne zamu dinga dafawa duk lokacin da suke zama da mu kamin su koma.

Yaya kuke ajiye hotuna da tunanin iyali? Mu kan ajiye hotuna a, a firem, zamuyi firem nata mu sa a ɗaki domin tunawa da kuma wani lokaci mu kan sa su a cikin album domin mu tuna.

Gaya mana game da zuma da amfaninta. Zuma abu ne wanda yake da amfani sosai. Zuma akan sa a cikin, eh, abinci kamar kunu da sauransu. Kuma suganta baya da cuta ajiki, baya kawo cuta ajiki. Don haka ana ce ma mutane maimako su sa suga sai su sa zuma domin zuma zai ba ka dadin kuma bai sa cuta ajikin kaba.

Matasan da suke samun kuɗi ta anyar wasan intanet. Me kuke gani game da wannan sabuwar sana'a? Eh, gaskiya yana da kyau. A intanet akwai anyoyi samun kuɗaɗe da yawa, da wanda suke samu a anyan gaskiya da wanda kuma ba anyan gaskiya ba ce. To amma dai wannan abu ne ya zo don ya taimaki matasan mu kar su zama su shiga wani abubuwan da basa so kaman ah sata. Anyoyin samun kuɗi na intanet yana da kyau kuma ya ya sa matasan mu sun samu abun yi.

Ku gaya mana yadda kuka shawo kan tsoro. Eh, wannan ya faru ne wani lokacin da nike tafiya. Ina tafiya akan titi to bansan ko meya faru ba drivern namu ya zarce ya fita daga cikin hanyan titi ya shiga cikin daji yana tafiya cikin daji kamin yayi iyakacin ƙoƙarin sa yayi controlling motan zuwa titi to wannan gaskiya tsoron da fargaba wanda mukaji a wannan lokaci har yau ina kan tunawa wannan ranan.